Eh, ina shan madara. Ina shan ta lokaci-lokaci ba kullum ba. Madara tana taimaka min wajen ƙarfafa ƙashi da haƙora kuma tana da calcium da protein. Ina fison madara mara yawan "milk fats" domin kula da hawan jini da lafiyar zuciya. Wani lokaci ina haɗa ta da shayi ko koko, wani lokaci kuma in sha ita kadai. A takaice madara tana da amfani ga lafiya idan aka sha ta cikin hankali da natsuwa.

Eh, ina da fanka a rufin ɗaki. Fankar rufin ɗaki tana taimakawa a rage zafi musamman da daddare. Ina amfani da ita a hankali ba sai a ƙarfi sosai ba domin jin daɗi da lafiya. Idan yanayi ya yi sanyi ina kashe ta ko rage gudu. Fankar rufi tana ba da iska mai kyau da kwanciyan hankali a ɗaki.

Irin kayan dakin da na fi so, su ne masu sauƙi ƙarfi, kuma masu amfani. Kayan itace masu ƙarfi, saboda suna da ɗorewa, kuma suna da kyau. Kayan da ba su da yawa, ba na son cunkoso. Ina fi son daki mai sarari da tsari. Kayan da suke da sauƙin tsaftacewa, don kula da tsafta da lafiya. Launuka masu laushi kamar ruwan ƙasa ƙasa, fari, ko toka suna kawo natsuwa. Kayan daki masu sauƙi da tsari, suna taimakawa kwanciyar hankali, da aiki mai kyau.

Eh, ina iya jefa dutsi nesa kaɗan. Tun kuriciya na saba da irin wannan motsa jiki don haka hannuna yaɗa yana da ƙarfi. Amma yanzu ba don wasa ko gwaji nake yi ba. Ina yin hankali domin kada a cutar da wani ko abu. Idan ma zan yi, sai a wurin buɗe kuma babu mutane a matsayin motsa jiki kawai. Ƙarfi yana da amfani idan an yi amfani da shi cikin hankali da natsuwa.

Na fi son hawa matakala wato stairs fiye da lifts. Hawa matakala yana taimaka min wajen motsa jiki, ƙara ƙarfi da kula da lafiyar zuciya da hawan jini. Ina ganin ya fi aminci kuma baya ɗaukar lokaci idan bene ba su da yawa. Amma idan bene sun yi yawa ko ina dauke da kaya masu nauyi, sai in yi amfani da lifts domin sauƙi. Matakala don tafiya, lifts don buƙata ta musamman.

Eh, ina bin ƙa'idojin aiki saboda ina mu tunta dokoki, umarni da tsarin aiki da aka shimfiɗa. Ina zuwa aiki akan lokaci, ina yin abin da aka ɗora mini cikin gaskiya da amana. Ina gujewa abubuwan da za su lalata suna ko karya doka domin aiki amana ne. Idan ban fahimci wata doka ba, ina tambaya ko neman ƙarin bayani maimakon yin kuskure. Bin ƙa'idojin aiki yana kare mutum, yana ƙara daraja kuma yana kawo ci gaba.

Ina duba saƙonnin aiki sau da yawa a rana. Da safe ina duba su kafin fara aiki domin sanin abin da ke gaban rana. Lokacin aiki ina duba su lokaci-lokaci musamman idan ana jiran umarni ko bayanai mai muhimmanci. Bayan aiki ina duba su idan akwai gaggawa kawai ba ko yaushe ba. Ina ƙoƙarin daidaita aiki da hotuna, don haka ba na son saƙonnin aiki su dame ni fiye da ƙima idan ba gaggawa ba. Ina kula da saƙonnin aiki amma ina sarrafa lokaci da hankali.

Kayan marmarin da na fi so shine tuffa wato apple, saboda yana da lafiya, fiber da vitamin. Yana taimakawa narkewar abinci, yana dacewa da masu kula da hawan jini da nauyi kamar ni. Yana da sauƙin samun kuma baya buƙatar shiri mai yawa. Haka kuma ina son lemu da gwanda musamman idan suna sabo. Kayan marmari masu sauƙi da lafiya sune na fi so.

Eh, ina musafaha da mutane. Ina yin musafaha cikin ladabi da girmamawa, musamman a wurin aiki da mu'amalar jama'a. Musafaha tana nuna girmamawa, aminci da kyakkyawar niyya tsakanin mutane. Amma idan yanayi ya buƙaci kamar kiwon lafiya ko ƙa'idoji, ina iya gaisuwa ba tare da musafaha ba, kamar daga nesa ko da gaisuwar baki. A takaice, musafaha al'ada ce mai ƙyau idan an yi ta cikin hankali da mutunta juna.

Kayan ciccici da na fi so sune waɗanda ba su da yawan suga kuma suna da ɗanɗano mai kyau. Ina son ƙwaya da gyaɗa saboda suna da lafiya kuma suna ba da ƙarfin jiki. Wani lokaci kukis ko biskit na ɗanɗano amma ba na yawan ci saboda suga mai yawa. Ina guje wa kayan ciccici masu kitse ko suga mai yawa domin tsaftace jiki da lafiyar zuciya. A takaice, kayan ciccici masu sauƙi da lafiya su ne na fi so.

Ina amfani da kayan aiki da dama a rayuwa da wurin aiki. Kayan rubutu, alkalami, fensir, littafi da kalanda don rubuce-rubuce da tsari. Wayar hannu, rediyo da kwamfuta domin karɓa da aika saƙonni. Fanka, firinta da kayan ajiyar takardu. Vest mai launi, bel da takalma masu aminci yayin aiki a hanya. Motsa jikin keke ko igiya don motsa jiki. Akwai tukane, cokali, firiji da bilanda, TV, rediyo da wayar hannu. Gaba ɗaya kayan aikin da nake amfani da su suna taimaka min gudanar da aiki, lafiyar jiki da rayuwa cikin tsari da kuma natsuwa.

Launin da na fi so shi ne launin shuɗi, blue. Saboda yana kawo natsuwa da kwanciyar hankali ga zuciya. Shuɗi yana tunamin da sarrafa hankali da tunani mai kyau. Ina amfani da shuɗi a tufafi, kayan aiki da ɗakin zama saboda yana ƙara jin daɗi da tsabta. Haka kuma ina son wasu launuka masu laushi kamar ruwan hoda da fari musamman a wurin aiki ko ɗaki. Launin shuɗi yana ba ni kwanciyar hankali da jin daɗi da kuma gani.

Ina shirya ayuka cikin tsari da hankali. Ina duban wa cewa gaggawa da muhimmanci wacce za ta iya jira. Wannan yana taimaka min bada fifiko ga abubuwan da suka fi muhimmanci. Ina amfani da littafi ko wayata domin rubuta ayuka da jadawalinsu. Rubutun su yana hana mantuwa da cunkoson tunani. Ina ba da lokaci na musamman ga kowane aiki, na farko mafi wahala ko mai muhimmanci. Ina lura da lokacin hutu da lokacin aiki don kada aiki ya gaji da hankali. Ina kauce wa abin da zai ɓata hankali kamar hira mara amfani ko wayar da take damun aiki. A ƙarshen rana, ina duba abin da na kammala da abin da ya rage in gyara shirin gobe. A takaice fifiko, rubutu lokaci, natsuwa.

Ina amfani da internet sau da yawa a rana, amma ina sarrafa lokacin amfani. Ina duba saƙonnin aiki, email da labarai masu mahimmanci da safe. Yayin aiki kuma ina amfani da internet ne kawai idan ana buƙatar bincike ko aikace-aikace na aiki. Bayan kammala aiki ina duba social media ko nishaɗi na ɗan lokaci amma ina iyakance lokaci domin kada ya shafi hutuna ko aiki na gobe. Internet kayan aiki ne mai amfani idan aka yi amfani da shi cikin tsari da hankali.

A'a, ni ba na son wurare masu hayaniya. Ina fi son wurin da shiru ko ɗan hayaniya kaɗan domin jin daɗi da natsuwa. Wurare masu hayaniya suna sa ni da jiya da damuwa musamman idan ina son yin aiki ko hotuna ko kuma hutawa. Amma idan hayaniyan na dalili mai amfani kamar taro ko aikin jama'a, ina iya jurewa da haƙuri. Gaba ɗaya, natsuwa da kwanciyar hankali sune abubuwan da ya fi so a wurina.

Da ake saye daga kasuwa yawanci ya shafi buƙatun yau da kullum. Kayan lambu da kayan miya, albasa, tumatur, karas da sauransu. Tuffa, lemo, gwanda da karnuwa, yaji da kayan ɗanɗano. Kayan tsafta kamar sabulu, wanke wanke da magungunan gida. Ina idan ya ƙare abinci sakai. Idan akwai buƙata, kukis, gyada ko ciccici masu sauƙi. Gabaɗaya ina sayan abubuwa masu amfani da lafiya da aiki ba kawai don jin daɗi ba.

Eh, ina mike jiki da safe. Bayan na tashi daga barci, ina yin miƙa jiki. Na mintuna kaɗan domin farfaɗo da tsokaci. Yana taimaka min rage ciwon jiki, ƙara jini, ya gudana da kuma shirya jikina da aikin rana. Musamman saboda lafiyar zuciya da hawan jini, miƙa jiki da safe yana da amfani sosai. Gabaɗaya, miƙa jiki da safe hanya ce mai sauƙi amma mai matuƙar amfani ga lafiya.

Yadda nake tafiya da ƙafa, ina da tsari da natsuwa. Ina tafiya a hankali amma ba sauri mai ma'ana ba, gudu ba. Ina miƙe jikina tsaye kai a ɗaga baya a daidaita. Ina taka ƙafa daga diddige zuwa tafin ƙafa domin gujewa gajiya ko ciwo. Ina kula da hanya da tsaro musamman a gefen hanya saboda aikina. Idan tafiya ce don motsa jiki, ina ƙara nisa da saurin tafiya kaɗan kaɗan. A takaice tafiyata tana da manufar lafiya, tsaro da kuma natsu.

Duk wanda nake yi, domin nishaɗi sune masu sauƙi kuma masu amfani. Tafiya da ƙafa don nishaɗi da kuma kula da lafiya, kallon fim mai darasi ko shirin ilimi, sauraron rediyo ko wa'azi domin tuna hutawar zuciya, hira da iyali da abokai musamman yara a gida, kallon yanayi kamar faɗuwar rana ko taurari da daddare. Gabaɗaya nishaɗi a gare ni yana haɗa annashowa lafiya da nutsuwar zuciya ba hayaniya ko ɓata lokaci ba.

Yadda nake zubar da shara yana da tsafta da kuma tsari. Ina tattara shara a jaka ko bokiti na musamman a gida. Ina rarrabe shara idan zai yi abin da zai ruɓe daban, robobi daban. Ina zubar da shara a wurin da gwamnati ko unguwa ta tanada, ba a hanya ko magudanun ruwa ba. Ina tabbatar an rufe shara da kyau domin guje wa ƙamshi da ƙwari. Ina kuma koyar da yara a gida mahimmancin tsafta. Gabaɗaya, zubar da shara cikin tsari yana kare lafiyar muhalli da kuma al'umma.

Eh, ina ƙoƙarin koyon wasu kalmomi na wani yare lokaci-lokaci. Ina ƙarfafa Hausa da Turanci domin sadarwa a aiki da rayuwa yau da kullum. Wani lokaci kuma ina koyon ƙananan kalmomi na wasu harsuna idan buƙata ta taso, musamman don hulɗa da jama'a. Ina yin hakan ne a hankali ta hanyar sauraro, karatu da amfani a aikace. Gaba ɗaya, koyon yare yana fadada tunani, sadarwa da kuma fahimtar mutane.

Eh, ina shan magani kullum. Ina shan maganin hawan jini lisinopril, kamar yadda likita ya rubuta. Ina shan magani a lokaci ɗaya kowane rana domin ya yi aiki yadda ya kamata. Ba na tsallake shan magani ko da ina jin lafiya, saboda daidaito yana da mahimmanci. Haka kuma ina haɗa shan magani da kulawa da abinci, rage gishiri, motsa jiki da shan ruwa. Gabaɗaya shan magani cikin tsari tare da canjin salon rayuwa shine mabuɗin kula da lafiya.

Idan na kamu da mura, ga yanda nake kula da kaina. Hutu da kwanciya, ina ƙoƙarin hutu sosai musamman idan jiki yana yin gajiya. Kwanciya yana taimakawa jiki ya samu ƙarfin yaƙi da mura. Shan ruwa da yawa, ina shan ruwa, shayi mai ɗumi ko ruwan zafi da lemon tsami domin rage ƙanshin da taimakawa numfashi. Magunguna masu sauƙi, ina amfani da maganin rage zazzabi ko maganin mura idan ya zama dole bisa shawarar likita. Kula da abinci, ina cin abinci mai sauƙi kamar taliya, ƙosai ko kayan marmari domin jiki ya samu ƙarfin gina jiki. Gujewa fita da haɗuwa da mutane domin kada in yaɗa mura. Ina zauna gida har sai na ji sauƙi. Gaba ɗaya, hutu, ruwa, abinci mai kyau da magani mai sauƙi su ne abubuwan da nake bi idan na yi mura.

Eh, ina ba da shawara a wurin aiki. Ina ba da shawara idan na fahimci al'amarin sosai kuma yana da amfani ga aiki ko tsaro. Shawara tana kasancewa cikin ladabi da mutunta ra'ayoyi ba tare da rena wani ba. Ina ba da shawara domin inganta aiki, kare rayuka da sauƙaƙa gudanarwa. Idan shawarar ta dace, ana aiwatar da ita, idan ba haka ba ina karɓar ra'ayin shugaba ko kuma abokan aiki. Gaba ɗaya, ba da shawara a wurin aiki yana ƙara fahimta, haɗin kai da ingancin aiki.

Kafofin yada labarai da nake amfani da su sune masu amfani da ladabi. WhatsApp shine mafi amfani da shi don aiki, iyali da ƙungiyoyi. Facebook ina amfani da shi lokaci-lokaci don labarai, ilimi da hulɗa da abokai. YouTube don goyon bayan abubuwa, koyon abubuwa, wa'azi, lafiya da shirye-shirye masu ma'ana. Google Browser don bincike da karatu idan ina buƙatar bayani. Bana yawan amfani da kafofi masu hayaniya ko ɓata lokaci. A taƙaice ina amfani da kafofin yada labarai ne da nufin ilimi, sadarwa da amfani ba don ɓata lokaci ba.

Eh, ina yin barcin rana, ƙarin barci lokaci-lokaci. Yawanci mintuna ashirin zuwa talatin kacal ba dogon barci ba. Yana taimaka min farfado da jiki da ƙwaƙwalwa musamman bayan gajiyar aiki. Bana yin shi da yamma sosai domin kada ya shafi barcin dare. Gaba ɗaya, ƙaramin barci rana hanya ce mai kyau ta ƙara kuzari idan aka yi shi cikin tsari da kuma ladabi.

Ina yin aiki bayan lokaci idan bukata ta taso. Idan aikin yana da muhimmanci ko na gaggawa, ina ƙara lokaci domin kammala shi. Amma ba na yawan yin aiki bayan lokaci ba tare da bukata ba domin kula da lafiya da iyali. Idan na yi overtime, ina ƙoƙarin ramawa da hutu a wani lokaci. A takaice ina yin aiki bayan lokaci ne idan ya zama dole, amma ina kula da daidaito tsakanin aiki da rayuwata da kuma iyali.

Miyan da na fi so su ne waɗanda suke da ɗanɗano mai kyau amma ba su da yawan gishiri. Miyar kuka saboda tana da sauƙin narkewa kuma tana da amfani ga lafiya. Miyar taushe ina son sa saboda ɗanɗanon kayan lambu da kayan miya. Miyar yaji mai sauƙi, ba na son yaji mai yawa saboda hawan jini da jin zafi a ciki. Wani lokaci ina haɗa miyan da kayan marmari ko lafiyayyen kayan lambu domin ƙarin lafiya. Gaba ɗaya miyan da ke da ɗanɗano mai kyau, lafiya da sauƙi su ne na fi so.

Inda nake koyon fasaha sabo, ina yin shi a tsari da kuma hankali. Ina fara da sanin dalilin koyon fasahar, ko don aiki, rayuwa ko nishaɗi. Ina karanta littattafai, yanar gizo da bidiyo domin fahimtar yadda fasahar take aiki. Ina bincika misali da koyarwa daga masana ko masu ƙwarewa. Ina gwada fasahar a aikace domin koya ba wai kawai in ta karatu ba. Gwaji yana taimakawa irin gane matsaloli da yadda ake magance su. Idan na kasa fahimta, ina tambaya ko neman shawara daga ƙwararru. Haka yana rage kuskure kuma yana sa koyon ya fi sauri. Ina amfani da sabuwar fasaha a rayuwa ko aiki ina kuma taimakon koyo kar har sai ya zama ɗabi'a. A taƙaice dai, fahimta, bincike, gwaji, shawara, maimaitawa, koyo shi ya shi.

Eh, ina karanta jarida lokaci lokaci. Ina karanta jarida don labarai na gida da na ƙasa da ƙetare, musamman abubuwan da suka shafi aiki, tsaro da al'umma. Ina fisan jaridar da aka rubuta da ladabi da gaskiya, ba labarai masu tashin hankali ko jita jita ba. Sau da yawa ina karanta da safe kafin infara aiki domin samun sabbin labarai da tunani mai kyau. Wani lokaci ina amfani da jarida a yanar gizo idan bazan samu goguwar jarida. Gabaɗaya karanta jarida hanya ce ta samun ilimi, labarai da fahimtar abubuwan da ke faruwa a duniya da ƙasa.

Malamin da na fi so shine wanda ke da ilimi, haƙuri da gaskiya. Malami mai bayani a fili kuma mai taimakawa ɗalibai su fahimta. Ina son malami wanda baya nuna fifiko kuma yana mutunta kowa da kowa. Malami wanda ke koyarwa da rayuwa tare da ilimi ba wai kawai littafi ba shine na fi so. Wani lokaci ina kara daraja malami wanda yana ɗaukar lokaci don gyara kuskure da ƙarfafawa. Gaba ɗaya malami mai ilimi, gaskiya da haƙuri shine wanda na fi so.

Kiɗan da na fi so shine mai natsuwa da ɗanɗano mai kyau. Kiɗan Hausa na gargajiya saboda yana da ɗanɗano, tarbiya da labari. Waƙoƙin nishaɗi masu annashuwa, wato waɗanda ke sa zuciya farin ciki amma ba hayaniya ba. Kiɗan na ruhiya don kwantar da hankali da tunani mai kyau. Ba na son kiɗa da hayaniya ko rashin ladabi. Gaba ɗaya kiɗan da nake jin daɗinsa shine kiɗan da ke da natsuwa da tunani mai kyau, shine na fi so.

Abin da nake yi don ƙara aiki wato productivity yana da tsari da hankali. Ina farawa da rubutun ayyuka da fifiko, wanne ne gaggawa da muhimmanci. Wannan yana taimaka min gane abin da zan fara, abin da zai jira. Ina ware lokaci na musamman ga kowane aiki ba tare da barin wani abu ya ɗauki hankali ba. Ina amfani da siffofin lokuta na hutawa don ƙara kuzari da natsuwa. Ina kashe notification mara amfani, ina kauce wa hira mara amfani. Wannan yana sa in maida hankali sosai kan aikin da ke gabana. Ina miƙa jiki tafiya ko ɗan motsa jiki domin ƙara kuzari da rage gajiya. A ƙarshen rana ina duba abin da na kammala da abin da ya rage in tsara gobe. A takaice, shiri, sarrafa lokaci, rage damuwa, lafiya bita shine ƙarin aiki na.

Irin furen da na fi so shine furen wardi, wato rose, saboda yana da ɗanɗano mai kyau, ƙamshi mai daɗi kuma yana kawo kwanciyar hankali. Ina son launin ja da fari domin suna nuna so da natsuwa. Wani lokaci ina ɗaukar fure don kayan ado a gida ko ofis, yana sa muhalli yayi kyau. Gabaɗaya fure mai kyau da ƙamshi mai daɗi yana sa jin daɗi da natsuwa ga zuciya.

Ina fara aiki kullum da misalin ƙarfe bakwai zuwa bakwai da rabi na safe. Ina isa wurin aiki akan lokaci domin shirya kayan aiki da samun lokaci kafin farar ayyuka. Farawa da safe yana ba ni damar ƙaddamar da muhimmancin ayyuka na farko kafin gajiya ko hayaniya ta shiga. Idan akwai wani aikin gaggawa ko taro, ina fara da shi kafin sauran ayyuka. Gaba ɗaya fara aiki da safe yana taimaka min samun tsari, natsuwa da inganci a cikin rana.

Ina gyara gashin kai na cikin tsari da tsafta. Ina wanke gashi lokaci-lokaci da shampo mai kyau domin tsafta da lafiyar fata. Bayan wanke gashi, ina amfani da man gashi mai sauƙi don in kiyaye lafiya gashi da fata. Ina yanke ko daidaita gashi a kai a kai domin kada ya yi tsayi ko ya ɗau tsari mai kyau. Ina kula da tsaftataccen kayan gyaran gashi kamar su buroshi, da kuma kum. Gyara gashi yana da mahimmanci ga tsarta kwalliya da nutsuwar mutum mai hankali.

Ina sanya belt kullum. Yana taimaka riƙe wando da kyau kuma ya bani tsari da kamala a sutura. A wurin aiki musamman belt yana daga cikin abin da ke nuna ladabi da shiri. Idan ina gida ko cikin sutura ta hutawa wani lokaci ba sai na sanya belt ba. Gabaɗaya sanya belt yana ƙara tsari, kwalliya da jin daɗin mutum.

Abin da nake son a canza a wurin aiki shine waɗanda za su ƙara inganci da walwala, ƙarin horo da sabunta ilimi don riƙa dacewa da sababbin hanyoyin aiki da fasaha, kayan tsaro da na ofis da suka fi ƙarfi da sauƙin amfani, jadawalin aiki mai adalci, hutu da duba lafiya lokaci-lokaci.